Eh to idan ka tambaya akan rana mafi kyau a mako ka ga mutane ba ɗaya ba. Kowa da irin ranar da shi ya fi so. Wani in ka tambaye shi, zai ce maka Litinin ta fi kyau. Wani zai ce Juma'a ta fi kyau. Wani zai ce Lahadi ta fi kyau. Kaga kamar a wurin musulmai sai su, haka za su iya ce maka ranar Juma'a ta fi kyau saboda suna zuwa masallacin Juma'a, da kuma wasu bukukuwa haka nan. In ka tambayi waɗanda kaman Kirista, haka su ma sai su iya ce maka ranar Lahadi ta fi kyau saboda ranar suna zuwa ibada. To, komin ya dai kowa yana da ranar ta fi kyau a gare shi. Eh wasu za ka samu Laraba ta fi kyau a gare su, wasu Alhamis. Wani kuma saboda wani abun da yake samu a cikin ranan nan na farin ciki, sai ya ga cewa ranan ta fi mai kyau. Eh amma a janali dai zan iya ce wa a jam'i zan iya ce wa ranar Juma'a rana ce mai kyau ga ta rana wato ba ta da tsawo kuma ga alherori da ke ciki. To a mako dai ranar Juma'a, a nawa lissafin ta fi kyau ta fi cancanta gaba ɗaya.